Ina ajiye hotunan wayana a cikin galari. Wani lokaci kuma ina ɓoye su a cikin wurin ɓoye hotuna. Saboda wani lokaci akwai hoton da bana son kowa yana gani. Ba kowa bane nakeso ya kalla shiyasa zan ɗauke su sai inje in ɓoye su a cikin galari. Idan na ɓoye to acan kan ba kowa bane zai kalla ba. Sai ni kaɗai lokacin da nake so sai inje in kalla. Zan iyasa security wato password wanda zan kulle hotunana ta yanda ba mai iya kallo sai lokacin da na ga dama. Kaga dalilin da yasa ake kullewa shine wasu mutane sun kalɓi wayanka sai suka ma su tura hotuna kuma bakace musu su tura ba. Kuma in ka gan in ka tura, in ka tu suntura hotonka zasu iya zuwa suyi wani abun da babu kyau dashi. Shiyasa yawanci hotuna ana kullewa ne. Sai inje in kulle su in masu amfani wanda kuma naka basu da amfani ta yanda ko mutum ya tura ma ba aikin kirki zai mishi ba. Tokalan wancen nakan iya barin su a waje. Amma yawancin hotunana ina rufe su ne.

Ina son kayan ɗaki daban-daban. Kayan ɗakin da in ansa a ɗaki zai sa ɗaki yayi clean, yayi kyau. Kaman misali, irin ɗakin amarya haka nan, ana buƙatan kayan kwalliya a ɗaki kaman su su fiku da su tv da kujera wanda mutum ya shigo zai zauna, da kuma darduma da teburi da wurin cin abinci, kayan ɗaki ke nan. A cikin ɗaki kuma wurin bacci ana sa gado da su wardrobe, wanda mutum dai iya kwantawa akai da kuma wanda zai iya sa kayan shi a ciki. Shine asalin abun da ake buƙata. Amma ni na fi son a sa tv mai kyau, ta yanda ko ba ƙi sun zo ba raka ji kunya ba. Za ka kunna musu tv hankalin ka a kwance, kana kallo su ma suna kallo saboda a samu ai wannan a kalla da kyau. Da kuma kujera. Kujera idan ka samu kujera mai kyau, to zaka kalli kujeran ya maka daidai ta yanda kowa in ya shigo zai yabi kujeran. Idan ya yabi kujeran zai ce "kujeran nan yayi kyau", Allah sa ka. Idan ka yi kuma abu mai kyau ka kawo ɗakin ka kaman darduma ko kuma kafet ɗin bakin kofan ɗaki, wancan ana goge ƙafa ne a kai kafin a shiga ɗaki. Idan an shiga ɗaki kuma idan tiles ne to akwai sanyi sosai a kai. Sosai ana sa ƙafa a dankan darduma. Wani-wasu mutane kuma su kan iya shiga ɗaki da takalmi, wato ke nan slippers saboda gudun sanyi. Sanyi idan ya-kana yawan aje ƙafan ka a kan tiles ne. Don ƙafan ka yayi, ya sha sanyi, ya sha sanyi to zai iya zuwa yazo ya daskai, zai fara ciwo. Sai ka nemi magani ko kuma ka nemi ruwan zafi kafin nan ka hura ka sa ruwan zafi sai ka matsa ƙafan ka. Sanyin ƙashi yana iya kama mutum idan mutum bai, idan mutum ya bar ƙafan sa a kan tiles. Sai sa wasu suke yawan shiga cikin ɗaki da takalma. Amma kuma wasu kuma abubuwan da yafi burge su a ɗaki wani za ka ji wai daga gado ko kuma gurin zama, amma ni kuma na fi son tv da kuma darduma. Shi ya fi burge ni a cikin ɗaki. Shine abun da nake so.

Eh ina zuwa aiki a lokaci daidai. A wani lokaci kuma ina zuwa aiki da ɗan latti saboda idan na yi irin bacci ban yi bacci da wuri ba. Hakanan to ina iya zuwa aiki da latti, sai in ƙara ko miniti biyar ko ko miniti ashirin. To idan na ƙara lokacin nan gaskiya awurun aiki ko makaranta ba za a barni in yi aiki ba. Za'a ce za'a rage mun a cikin kuɗin aikina. Don kuma makaranta na je ni ban je a daidai akan lokaci ba. To za a ce mun kar in shiga aji na yi latti. Wani lokaci kuma a rage mun maki. Shine abun da yasa ama shi yasa kullum na so in ta tafiya aiki a time ko kuma in ta tafiya akan lokaci. Yafi, amma lokacin da ban tafi akan lokaci ba ko ban tafi daidai ba to ana samun matsala. Idan, idan kuma abun da yake jawo wa shine idan ban yi bacci da wuri ba irin na kwana ido na biyu ina wani abu zuwa safe ban yi ba, ban samu bacci sosai ba. To nakan tashi latti kafin in gama cin abincin karya baƙa lauri har rana yayi. Sai sa.

Eh ina cin abinci kala kala daban daban a wurin aiki. Kamar wani lokaci idan na samu aka sallame ni a wurin aiki aka bani kuɗin abincin rana to ina iya siyan ko alale ko, ko dankali hakanan in ci. To idan na siya na ci hakanan ya fi mun dakan cewa karnin ci komai. Idan na ci to zai bani ƙarfi in dawo in cigaba da yin aiki. Kullum kullum hakan nake yi. In ban je aiki ba kuma, da rana in na taho sai in zo in yi abinci, in dafa in ci. Amma yawanci in zan ci abinci ina zuwa wurin me saida abinci ne. Ko in siya alale ko dankali ko doya in dafa in ci, in siya in ci. Tana sayarwa da sada kwanu ɗaya ɗari biyar to mu kuma ɗari uku ake ba mu kuɗin abincin mu, ɗari uku ake ba mu kuɗin abincin mu to ka ga dole ne sai mutum ya nemi kuɗi ya ciko. Idan an biya ka yau sai kar ka kashe kuɗin duka sai washe gari sai ka yi ciko ka siya abinci kwanu ɗaya ka samu ka ci saboda ka samu ƙarfin aiki. Amma mutum in dai ba a haka bakan sai dai mutum ya ta shan wuya. Sai sa nake siyan wannan dankali da doya. Amman ka siya ɗan wake yana da sada kuma in ka siya ba wai za ka iya wannan bane zai ba, zai za ka ji yunwa da wuri in ma ka ci. Amma in dai ka siya dankali da doya su suna riƙe ciki sosai ta yanda idan ka ci za ka ji kanka lafiya ya karu maka. Za ka ji kanka kana da ƙarfi da kuzari inda za ka iya aiki sosai. Ba wai wanda irin ƙarfin da, da ɗan wake zai ma ba. Ɗan wake shi da alale shi ba su riƙe cikin mutum za ka ji yunwa da wuri. Amma idan dai har ƙanin su ka, ka nemi cikon kuɗi ka siya doya ko dankali to shi wancan ya fi, ya fi riƙe ma ciki sosai. Sai sa ni idan na je ni wurin aiki ina siyan ko doya ko dankali. Ba na siyan ɗan wake ko kuma alale ba. Ba su nake siya ba doya da dankali nake siya.